Gaskiya kalar launi da na fi so ne a duniyan Allah nan zan ce ba kalar launi da na fi so kamar launi fari. Ne ba launi da na fi so dai kamar farin launi gaskiya shine launi ko in ce kala ko kuma wani abu da na fi so. Da gaskiya ne launin da na fi so ke na zahiri gaskiya banda wani abu ko kolo ko in ce wai launin da na fi so da ya wuce fari. Na san farin tufafi, farin kaya kome na ya zamantace wa fari ne, fari ne gaskiya. Dan ban cika so ina ba na so. Ina son fari gaskiya ina son baƙi ma. Baƙi ma yana so duka amma dai gaskiya na fi son fari. Dan ya danganta da abun da zan sa ko kuma abun da nake. Mene ne hakan? Ne in dai fenti ne na gida ko mene ne gaskiya fari nake so. Kaya ma na fi son farin kaya dan ni baƙi ne. To kaga in na sa farin kaya zai ɗamu amma dai gaskiya ban cika son ina sa wani launin, wani launin wani kaya ba. Gaskiya na fi son launin farin kaya gaskiya launin fari yafi mu. Kome da komi na fi son launin fari a zahiri gaskiya ke na. Dan banda wani launi da ya kai fari wanda nake so gaskiya launin fari ne nake so a koyaushe a kowane lokaci. Shine launi da na fi so shine kala da na fi so. Dan mu bana son wani launi da ya wuce fari. Fari ne kawai shine burina shine wanda na fi so kuma wanda na fi so in sa kuma wanda na fi so a kowane lokaci a koyaushe. Shine launin da na fi so gaskiya. Kuma ina jin daɗin in na sa da yadda nake ji a cikin zuciya na da yadda nake ji a cikin jikina da sauran su gaskiya. Banda wata launi ko wani launi ko kuma wani abu da na fi so gaskiya kamar farin launi. Farin launi shine mafi yawan ko mafi sau ko mafi kyau abun da na fi so gaskiya. Ina son shi sosai sosai dan yanayin yadda nake sawa yanayin yadda yake min kyau kuma yanayin yadda mutane suke yabawa in na sa gaskiya. Ina jin farin ciki ina jin daɗi kuma yana sa mu annashuwa, ɗorewa gaskiya. Ba abun da zan ce sai dai in ce na gode don yanayin tufafin gaskiya ya mun kyau yana mun daɗi ma. Ace na samu kalar launi irin haka kuma yana ƙara gode wa Allah. Na ƙara jin daɗi yanayin yadda wannan launi in ya zamantace wa yana mun kyau da sauran su. Dan ba abun da zan ce dai kawai gaskiya sai dai in ce kawai zan ci gaba da sa sanya irin launi ko in ce zan ci gaba da sanya irin tufafin gaskiya. Ba abun da zan ce kuma sai dai in ƙara ce wa na gode. Kuma don me kyaun da yake mun yadda mutane kuma suke yabawa suke jin daɗi suke yawan ce mun launi ka zana maka ƙaza. Launi kaza na maka ƙaza. To ni abin yana ƙara burge ni yana ƙara jin daɗi yana ƙara sa ni farin ciki. Shi ya sa nake yawan cikin annashuwa kuma cikin morewa da jin daɗi. Ba abun da nake yawan cewa shine launin nan na mun ƙaza, launin nan na mun ƙaza, launin nan na mun ƙaza. To shine abun da yake sa ni farin ciki a rayuwar nan. Ba abun da zai yi maka farin ciki da ya wuce mutane suna yaba abun da kake yi. To shine abun da ni yake mun daɗi ke na rayuwa na duniya. In mutum ya gani ya yaba abun da nake ko ya yaba abun da na sa ko ya yaba wani abu dai da nake da shi gaskiya ba ƙaramin jin daɗi nake ba. Dan ina ga kamar mutumin ya martaba ni ya ba ni daraja ya ba ni girman da ya kamata. To ina jin daɗin haka. Kuma yanayin yadda mutane suke martaba ni suke ba ni daraja don wasu tufafin ma ina sa su ina sa. Yanayin mutane yadda suke taimaka mun suke ba ni annashuwa suke ce mun ƙaza da ƙaza gaskiya ina jin daɗi. Na ƙara jin daɗi na ƙara gode wa Allah da yake ƙara ba ni dama kuma yake ƙara taimaka mun da wasu abubuwa. Kuma yawan yawanci launukan da nake sawa ka ga ba yi na bane yin Allah ne. Kuma me yin Allah ne a wannan duniya a zahiri ba wani abun da ni zan iya yi ba ko wanda nake yi ma kaina. Sai dai Allah ne yake taimaka mun nake yi da samu nake yi. Kuma ba abun da zan ce sai dai in ƙara ce mashi na gode. Launi dai da na fi so gaskiya in an faɗa shine yawanci nake cewa fari. Fari, fari, fari, fari ne kawai kowane kala. Ba kalar launi da ya kai mun fari. Kuma ina son baƙi ina son jama'a. Ja amma bana son a matsayin kaya gaskiya. Sai dai a matsayin ko jesi ko kuma wani ko riga hakan nan. Amma banda irin jomfa ko kuma gari ko kuma wasu irin kayayyaki. Amma dai irin jesi ko kuma wasu irin riguna ƙanana ƙanana na yawa ina sawa. Amma kuma in dai ka ban ja a matsayin jomfa gaskiya to ni ba zan sa ba. Sai ka ce wani boka wasu suna sa jan gari ko kuma jan wasu kayayyaki za ka kalle su sun yi wani kamar bambara ko sun zama kamar wasu bokaye. To ni kuma bana son irin waɗannan abubuwa. To shi ya sa na fi so in za ka ba ni abu ka ba ni shi. Ka ba ni fari ya fi mun ko kuma ka ba ni baƙi. Don in ka ba ni fari ko baƙi ko ash ko kuma green ma bana son green gaskiya. Green ka ai sai sai wasu sun ce sai 'yan ƙauye gaskiya sai 'yan kanawa 'yan Kano ke nan. Amma ni ba ɗan Kano ba ne. To kaga wannan kamar zan iya ba bana son irin waɗannan ke nan. Shi ya sa nake yawan cewa ka ban fari kawai.

Eh gaskiya, shagon da na fi son zuwa shine shago da zanje in samu abunda nake so. Gaskiya ina zuwa shaguna da yawa de kam gaskiya, ina zuwa shaguna dayawa ina sassayen abubuwa kuma ina zuwa shago shagunan da nake zuwa gaskiya suna da yawa. Gaskiya ina zuwa shago inje in sassaya abubuwa. Ina zuwa shagon da ake zuwa ake samu eh talatalata abubuwa. Ina so ina zuwa shaguna da yawa gaskiya. Ina zuwa shagunan kak-kayan alatu, ina zuwa shagunan shaguna de kawai, ya danganta da irin abun da nakeso in saya gomai na keso na keso gaskiya. Ni ina zuwa shaguna da yawa gaskiya. Ina zuwa shaguna da yawa dai gaskiya. A gaskiya ba akalan shagon da bana zuwa, sai dai in abunda bana bukata kenan. Amma ina bukatan abu gaskiya, shagon daban abu dai specific abunda nake bukata a wurin da nake zuwa nake saya kenan gaskiya. Ni ba kalan shagon da bana zuwa a koyaushe in dai ina bukatan abu inda nake zuwa shagon ne. To duk shagon da naje abunda nake bukata kenan. Duk abunda nake bukata shi nake zuwa na siya kuma gaskiya ina samu. Kuma ina jin daɗin haka, ina siya abu ina samu shi. So definitely in dai ina so like ya zan ce ne? Di kawai ni ina da specific abu preference zan ce. Ina da specific preference. Ina preferring abu so sai naje wajen in na samu. Kuma ina siya in bulk ne, ina siyan shi da yawa gaskiya. So shiyasa if I need something kawai zanyi sending nam abune aje a ɗauko min already dang ni bana sayan abu kaɗan. So ina siyan shi in bulk ne kawai in samu saboda kar wata rana in zo in buƙace shi ma to shiyasa nake siya yawanci a koyaushe ma nake sayan shi in bulk nake siya da yawa kawai. Sabida kar yar yazo in samu ƙaranci ko a samu ƙarancin wasu abubuwa dai. Shiyasa gaskiya kullum nake sayan shi da yawa, nake sayan shi da yawa. To kuma ina jin daɗin yanayin yadda nake yin abubuwa, yanayin da nake kasuwanci nake siya nake sayarwa nake komi da komai. Kuma gaskiya shagunan da nake zuwa ina samu alkhairi sosai sosai. Kuma yanayi sun san yadda muke kasuwanci, yadda nake siya a wajansu, yadda suke taimaka mini, nima nake taimaka musu. Yanayin da ake abubuwa sosai sosai. Kuma gaskiya na fahimci kalan kasuwanci da muke yi da su a tare. Kuma gaskiya suna jin daɗi suna yanayin kasuwancin da muke a tare da su. Kuma gaskiya suna taimakawa. Kuma ba abunda zan ce sai dai in ce gaskiya yanayin kasuwancin mu ko yanayin kasuwan mu da su gaskiya yana taimakawa mini. Nima a kan kai na kuma gaskiya ba ran ce komi ba sai dai in ce yanayin kasuwanci yana ƙara mana zumunci da sauran abubuwa mai yawa. Kuma ba abunda zan ce kawai sai dai yanayin kasuwanci yana buƙatan abubuwa da yawa. Kuma kaga in naje shago ina siya abu da nake bukata. Kamayadda na ce ina siya ne in bulk, ina siya ne da yawa to shiyasa a ban kasuwancin yake zuwa mini da sauƙi. Kuma shagunan da na fi so in siya shine shagon da ake cewa eh shagoon da ake sayar da irin kayan ƙanana ƙanana abubuwa da basu yawa irin su mai, maggi da sauran su gaskiya. To irin shagunan da na fi zuwa kenan. Kuma shagunan zan iya ce a koyaushe a kullum ina iya zuwa gaskiya. A kullum ina zuwa shagunan, shagunan ina zuwa ina siya, ina siya ina sayarwa wasu wani lokacin. Kuma gaskiya ina zuwa sosai sosai. Sune kalan shagon da na fi zuwa kuma nake zuwa kuma na je ma yau na sayayya. Na sassaya abubuwan da nake bukata. Shiyasa nake ce duk abunda nake bukata depending on abunda nake so yi. Ya danganta da abunda nake so in siya ne, ko in ci ko kuma in sha komai ne kawai. Ya danganta ne gaskiya. Shagon da na fi zuwa kenan, na fi so in je kuma shine kawai ya danganta da abunda nake so in siya ne. Based on abunda nayi preferring a lokacin ne. To ina preferring in ci abu kaza to zan je in siya. Ina siyan shi in bulk ne kuma ni bana so wasa da irin yanayin da nake siyan abubuwa. Ina siyan su da yawa ne. To kaka in zan siya abu dole zan samu in siya shi mai yawa. In na siya shi mai yawa sabida kar na zo na buƙace shi a ce baya nan. To shiyasa in ya ƙare tankan ya ƙare ma nake turawa a je a karɓo saboda shi mai sayarwa ɗin ma ya riga ya san abunda nake bukata ga abunda nake so. To shiyasa yawanci shi baya ma tsagaitawa ko menene, in abun ya kare tun kan yakare ma ze mun magana, in yaso in yayi mun magana ni kuma sai in samu sai in tura.

Eh gaskiya ina amfani da shi. Kuma da shike ruwan rijiyar mun nema muke ja yake kaiwa izuwa dam namu gaskiya muna amfani da ruwan rijiya. Ina amfani da shi don ina sanyewa ina kashe kishi da shi kuma ina amfani da shi gaskiya muna amfani da ruwan rijiya sosai sosai. Don kasan rijiya wane? Wanda gaskiya muna amfani da shi sosai sosai. Ina amfani da shi amma dai ba shi bane wanda nafi so. Inde kasan kowa yana da abin da yafi so kuma akwai abin da ake amfani da ita. Akwai abin da ake amfani da shi to gaskiya inde preference nawa ko ince abin da wai nake so ne to gaskiya baya ciki. Amma dai ana amfani da shi don ayi wanka, ayi girki, ayi abubuwa dayawa gaskiya. Amma dai wai dan abin da wai ne a kan kaina nake so in ce eh kana son ka ga to gaskiya ni a kan kaina personally gaskiya bana so. Amma dai ana amfani da shi ne kawai tunce ana amfani da shi don yana taimakon mutum da sauransu. Shiyasa nake yawan cewa gaskiya yana da, yana da amfani dai sosai sosai. Yana da amfani to kuma ina jin daɗin hakan da sauransu. Kaga tunda yana taimakawa iya yana taimakawa dai sosai. Kasancewa tunda yana taimakawa ba yadda mutum zai yi. Tunda dai an samu abin da yana taimakawa to kuma kaka ana so ayi komi da komi abin da ya kamata. Shiyasa kamar yadda nake cewa ana yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ina amfani da shi don kashe kishi. Ana amfani da shi wajen cin abinci, wajen girki da sauran abubuwa. Kaka wannan yana nuna cewa abun nan yana taimako, yana, yana taimako sosai sosai kuma ba iya taimako ba. Yana ƙara, eh yana taimakawa sosai sosai gaskiya. Ya gir ba iya girke girke ba. Gaskiya yana taimakawa mutum don wasu abubuwa in kana bukata gaskiya ba wai lallai sai ka hau wannan ba gaskiya. Shi wannan abin yana taimakawa sosai sosai kuma ni yadda zan ce abubuwan da ya kamata ace yadda ana wannan hmm ana taimakawa da sauran abubuwa in mene.